Ehh gaskiya kuma aikin mu muna sa uniform amma yunifom ɗin ba we mutumze ɗin gas sa ka abu guda bane ba. Mutum kuma ranan Juma'a zai yi asa tuk abu da yake so. Amma ko wane sati inde ranan, ranan litinin zuwa ranan Juma'a, mutum zai iya sa kaya yunifom mu ke sawa ranan, ranan litinin zuwa ranan Alhamis yunifom ke sawa amma ranan Juma'a mutum zai yi asa duk abu ne yake so.

Eh gaskiya, ni ko wani launi ina sawa. Kuma ba ni ko wani launi wanda ya ce wanda na nafi so. Ko wani launi da na gani kawai ina amfanin da shi. Amma na fi son launi irin na ruwan ganye. Eh na fison wa- wancan kalan na ruwan ganye. Ko wani launi ina so gaskiya.

Ehh gaskiya ina motsa jiki amma ba kullum ba gaskiya. Sai ranan da nasamu lokaci kamar ranan asabar da ranan lahadi saboda lokacin duka ana ƙin alhamis, duka ne ƙin asabar kuma ranan lahadi ba'a zuwa aiki, ranan make samu in ɗan motsa jiki kaɗan. In ba haka ba to ban da lokaci saboda gajiyan aiki. So saboda haka kwana biyu ne kawai nika motsa jiki.

Eh inayin ciniki a kasuwa in naje sayen abu amma ba kullun nike son zuwa kasuwa ba ba koda yaushe ba wani bin sai kawai in yi online kawai in saya abunda nikeso, sai inyi ciniki ɗin haka saman waya, amma to, inaga gaskiya nafiso zuwa kasuwa sai inje inyi ciniki insai abunda zan saya.

Da rana nake yawan fita aiki misali kamar ƙarfe biyu haka zuwa huɗu ana ɗan bamu lokacin nishaɗi sai muci abinci mu sallolinmu a lokacin da nake hutawa a wajen aiki saboda tun da safe muke aiki amma daga nan ana ɗan bamu kaman awa biyu aka sai mu samu mu ɗanyi aiyuka.